Gaskiya yana yin da nake fi so suna da yawa amma zan faɗo wanda nafi nake fi so. Misali yanzu ni yace nake ina son yana yin da babu abin da yake damuna. Duk da na san ɗan adam ko da yaushe za a dinga samu abin da yake damun shi. Kawai dai zai zo a wani lokacin abin da yake damun mutum ƙarami ne kuma wani lokacin abin da yake damun shi babba ne. Amma ni na fi son dinga ji ba abin da yake damuna. Bayan haka gaskiya abu ɗayan ma da zan ce ina son yana yin shi, shine in na tashi na san eh ina da kuɗi a account ina ko ina da kuɗi a aljihu na. Gaskiya tashi da sanin cewa kana da kuɗi da zai iya ciyar da kai da ciyar da iyalin ka yana kawo wani babban sauki a ran ɗan adam. Saboda haka ina son in ji sauki eh ina da kuɗi a account in na fita na je siyan abubuwa, ko duk abin da nake so zan iya ɗauka da zuciyan cewa eh in dai na je counter zan biya ina da kuɗin biya. Abin yana ba ni daɗi yana sa ni jin murna a raina. Wani abin da nake wani yanayi ma da nake so shine in samu daman cin kowane abincin da nake son ci ba tare da na yi wani dogun tunani ba ko ya sawa nake kawai a kawo mun.

Gaskiya eh, indai aka tambaye ni indai ina iya busa tsaki, zan ce eh ina iya busawa saboda ni Dan Africa ne. Wance ni Dan Nigeria ne kuma yawanci Yan Nigeria sun iya busa tsaki saboda Yan Nigeria yacce muke a nan indai mutum yana so ya nuna baya jin dadi ko yana so ya nuna fadin rai tsaki yake yi. Ina gama zan iya cewa babu Dan Nigeria da bai iya tsaki ba.

Gaskiya ni in dai aka tambaye ni yaya nake jagorantar mutane, zan ce ina jagorantar mutane a cikin saukin kai. Saboda mutane suna da wahalan janguratarwa, shi yasa sai ka bi su a hankali. Amma in didda kana bin su a hankali, ya kamata ce in sun ma, in su kai laifi ka rike su da hannun karfe, ka kai musu bayani, ka ce, ka nuna musu abin da sun kai ba kyau kuma ka ɗauke su ka kai su station inda ya kamata. Kuma ni yace nake jagorantar mutane. Misali inda akwai aiki, aikin yi, raba aikin nake yi, kowa ya samu aikin yi. Dankar aiki yayi wa mutum ɗaya yawa ya mai nauyi. Saboda indai aike yi wa mutum ɗaya yawa zai yi saurin gajiya. Kuma indai yayi saurin gajiya, za su zo ƙarshen ranar ba za a samu abin da ake so ba.

Tabbas zan iya cewa, eh, ina iya ba da barkwanci. Saboda ni ina son dariya sosai kuma ina son ba mutane dalilin dariya. Sabida haka ni kuma gashi ina kallon fina-finai masu barkwanci saboda haka na iya ba da su. Kuma sense of humor na sama sama yake.

Eh tabbas zan iya cewa eh ina, ina iya tunatarwa don ayyuka saboda ni yacce nake indai ina so na samu, indai aka bani aiki. Abin da nake yi farko shine rubuta shi nake yi a cikin kalanda na don karnaman ta. Saboda haka ina cikin tunawa da ko da yaushe cewa ina da aikin da ya kamata na yi.

Eh tabbas eh ni zan iya cewa na iya shirye-shiryen kwamfuta saboda ni tun da nike ɗan yaro haka suka kawo mana kwamfuta gidan mu muke wasa da shi muke game da shi muke kallon fimafimai da shi wani lokacin mu shiga wani wajen da bamu sani ba mu je mu hatsa hargitsa kwamfutar saboda haka sai mu danƙar baban mu ya dawo ya mana duka muna zama muke mu tabbatar mun gyara komai kafin ya dawo. To wannan abun a garin gyara kwamfutar muna samu muna ganin wasu hanyoyi na shirya kwamfuta to daga haka muka ɗan fara koya kaɗan da kaɗan har muka ɗan saba da shi yanzu ma muna da cyber cafe da muke aikin kwamfuta da muke gyare-gyaren kwamfuta da shirya su.

Gaskiya, tun da ni a wajen aiki ni ne ke tsara ayyuka saboda ni ne Project Manager. Yadda nake tsara ayyuka, ina fara sa masu muhimmanci a farko. Ke nan masu muhimmanci su ake fara yi a wajen aiki idan aka zo wajen aiki. Kuma idan dai zan sa wanda za su yi aikin, in dai zan sa masu aikin da za su yi wannan aikin mai muhimmanci, babban muhimmanci, to wanda suke da ƙwarewa a aikin nake ba. WaWaɗandayanda sun daɗe a aikin, sun san me suke yi, su nake ba wannan ayyukan su yi. Saboda ni ba na so su je su yi wani abun da zai hargitsa abin. Saboda haka masu babban muhimmanci nake fasa a fara yi. Wanda kuma ba su da wani muhimmanci su nake yi a ƙarshe. Kuma waɗanda nake ba, su ne sababbin zuwa wajen aikinmu, wanda ba su daɗe a aikin, wanda ba su daɗe ba a aikin su nake ba ƙarshe-ƙarshe ayyukan da ba su da wani babban muhimmanci.

Eh tabbas zan iya cewa dangantakar na da shugaban aikin mu yana da kyau. Na bashi saukin kai kuma shi ma ya bani girma yace nake saboda ya san ni na san aikin da nake yi. Saboda haka in dai na samu matsala ma da sauki nake zuwa wajen shi ya mun bayanin abin da ban sani ba.

Gaskiya zan iya cewa ina iya ba da ra'ayina a wajen aiki da sauƙi, saboda shugaban aikinmu ya bani girma. Ya bani hanyar da zan iya zuwa in same shi koda yaushe, indai ina da matsala ko ina so in ba da ra'ayi a wajen aiki. Ya bani hanyar da zan iya zuwa in same shi na mai magana muyi magana akan abun. Ya ce zan iya mai magana ko ta email dinshi ne ko na kira shi a waya. Wani lokacin na zo wajen ofis dinshi na mai magana ko wani sa'in in naje gidan shi da, da ranar Asabar sai na mai magana bayan mun ci, mun ci abinci.

Eh zan iya cewa ina ajiye kwafin bayanan mu saboda yana da muhimmanci a wajen aikin mu. Tunda motoci muke siyarwa yana yakamata ace mana ajiye kwafin ɗin bayanin nan misali in kuɗi ya shigo in kuɗi ya fita ina rubutawa kuma ina photocopying wannan bayanan nan saboda nan gaba in za ayi amfani dashi a gani.

Gaskiya zan iya cewa, dangantar na da makwabtana yana da kyau, saboda su, su ma masu kuɗi ne, masu zuwa aiki ne. Su ma in sun dawo daga aiki, su ma a gajiye su ke, ɗaki su ke shiga su yi bacci. Saboda haka, ranan da muke sau biyu kawai, zan iya cewa muna haɗuwa a sati, shi ne Asabar da Lahadi. Wannan din ma gaisuwa mu ke yi, Bama wani dogon magana, kafin a samu matsala.

Gaskiya ba zan iya cewa na taɓa yin fikicin tufafi ba, amma ina ganin hotuna a yanar gizo-gizo yacce mutane suke fikicin tufafi. Na ga yana yin kyau. Na ga kuma suna yin shi a cikin jin daɗi. Kuma abun abu ne da ina so wataran. Ni ma in gwada shi.

Gaskiya zan iya cewa yacce na inganta aiki hanya ɗaya ne. Gaskiya kowane aiki yana buƙatan ƙara karatu. Ko ince ina buƙatan ƙarin karatu. Saboda haka ina ƙarawa kaina karatu, na zauna na dinga yin research a yanar gizo-gizo, na duba ta yaya zan iya ƙara inganta aikina da nake yi. Indai kuma zan iya samun course ɗin da zan karanta a yanar gizo-gizo sai na biya, sai na biya kuɗi a koya mun. Indai kuma, indai hanyar yazo kuma ƙara inganta aiki sai ya kawo sai na fita ƙasan waje ko, ko wani gari sai na kai wa wannan abun, sai na kai wa wannan abun wajen shugabanmu in ce mai to oga ina so na fita ƙasan waje na yi ƙarin karatu don na inganta aiki a kamfanin nan namu. Sai a fita da ni ƙasan waje kamar wancan shekarar da ya wuce an fita, an fita da ni ƙasan America da na je na yi wani course na sati uku na dawo Nigeria.

Tabbas, eh zan iya cewa yawanci inda na, inda na sa a kai tallace-tallace ina cin, ina cin manufar shi. Amma abu ɗaya da yake cikin tallace-tallace shine ba ko da yaushe ka, ka sa tallace-tallace kake cin manufar shi ba. Amma ni kaina zan iya cewa yawancin lokutan da na yi sa wannan abun ina cin manufar shi.